Eh gaskiya a koyaushe ina jin hayaniya ba daɗi. A koyaushe ina zaune ko wurin da akwai hayaniya gaskiya ba na jin daɗi saboda hayaniya ba na sonta. A koyaushe na fi son wurin da tsit-tsit sabili ina fi natsuwa kuma ina jin daɗi a koyaushe. Gaskiya hayaniya wani abu ce wadda ke damu na a koyaushe idan ina zane a wuri ana yin ta. To shi yasa a koyaushe gaskiya ina son wurin da ba ya da hayaniya domin ni mai son natsuwa ne kuma ni mutum ne wanda baya son hayaniya sosai. To shi yasa kuma kodayaushe ina amfani da wannan damar ina killace kaina don gudun hayaniya kuma sa mu wasu matsaloli. A koyaushe idan aka ce ma mutum mai son hayaniya ne, to za ka ga koyaushe yana cikin rikici, yana cikin wasu matsaloli da yawa. Hayaniya tana kawo gaskiya rikici sosai. To shi yasa gaskiya ba na son hayaniya, ina kare kaina daga wasu abubuwa da suka shafi hayaniya.

Eh, a ko da yaushe muna sadarwa ta wurin aiki ta hanyar amfani da kwamfutocinmu da kuma gani da ido ko kuma in ce abin da ake ce ma gayyata. A ko da yaushe sadarwa abu ce wadda take taimakawa mutum ta hanyar inganta aikinshi ba tare da ya sha wahala ba. A lokacin nan duk muna buƙatar mu yi sadarwa muna amfani da wayoyinmu da kwamfutocinmu domin mu aika sako nan take ko kuma mu kira nan take. Wannan ita ce babban hanyar da ake sadarwa cikin sauƙi kuma tana inganta aikinmu ba tare da mu ɓata lokaci ba. To a lokacin nan duk za a sadarwa ba tare da hanyar technology ba ko kuma hanyar internet wannan abu zai ɗau lokaci kamin ya kai ga an samu maslahar gare shi. To a ko da yaushe idan muna son sadarwa muna amfani da wayoyinmu da kwamfutocinmu na wurin aiki.